Kana ajiye kwafin bayanan ku? Kana ajiye kwafin bayanan ku? I ƙwarai dagaske ina ijiye kwafin bayanan mu. Duka bayanan mu nakan i'ije kwofin nasu. Duka bayanan mu nakan ijeye kwafin su. Don ban san rana da zan so in yi amfani da su ba. Amma duk a haka nakan ajiye kwafin nasu. I ƙwarai dagaske ina ajiye kwafin bayanan mu. Ƙwarai dagaske ina ajiye kwafin bayanan mu. Domin ban san rana ko lokoci da zan yi amfani da su ba. So sanadiyan haka yakan sa ni in ijeye kwafin bayanan mu.

Wane irin kayan ɗaki kake fi so? Wane irin kayan ɗaki kake fi so? Wane irin kayan ɗaki kake fi so? Na fi so kayan ɗaki, wato wanda suna da amfani dani. Na fi son kayan ɗaki wanda sun zama mun da amfani ba kayan ɗaki wanda ban ma san amfanin su ba. Kayan ɗaki kamar abun shan waka, kayan ɗaki kamar wato AC, wato air condition, kayan ɗaki kamar TV. Kayayyakin ɗakinnan na fi sonsu a ɗaki.

Nawa sa'o'i kake kallon waya? Nawa sawo yi kake kallon waya? Nawa sawo yi kake kallon waya? Nawa sa'o'i da nakan kallon waya, wannan ta ƙunshi abin da ina yin amfani da wayan a kai. Nawa sawo yi da in kan amfani da waya, wannan ta ƙunshi dalilin amfani na da waya a lokacin. Nawa sa'o'i nakan amfani da waya, bai wuce awanni guda biyu ba ko uku, wato idan aiki ya riƙe ni akan yanar gizo. Amma idan ina wurin aiki, bana iya amfani da waya sosai.

Kana tara sabar kuɗi? Kana tara sabuwar kuɗi? Nikan tara sabon kuɗi idan akwai buki. Ina tara sabuwar kuɗi idan akwai buki. Ina tara sabon kuɗi idan akwai buki. Bukuna ne sukan sa ni in tara sabuwar kuɗi domin in iya samun in je buki da shi in marna kuɗi. Bukunkuna su ne sukan sa ni in tara sababbin kuɗi in iya je in marna kuɗi.

Kana amfani da sauron net? Kana amfani da sauron net? Ina amfani da sauron net. Ƙwarai da gaske ina amfani da sauron net. Sauron net yakan isa ka, ya kula da kai game da sauro. Yakan kula da kai daga sauro. Sauron net yakan kula da kai daga cizon sauro. E, ƙwarai dagaskiye ina amfani da sauron net.

Kana fi kuzari da safe koda yamma. Kana fi kuzari da safe koda yamma. Ina fi kuzari da safe. Ina fi kuzari da safe. Kowa na fi kuzari da safe domin tashiwa daga barci da safe kakan ji jikinka ta dawo da kuzari. Farkawa daga barci da safe kakan ji jikinka da kuzari, amma yamma kakan ji gajiya, amma yamma kakan ji gajiya. Saboda haka ni na fi kuzari da safe fiye da yamma. Ni na fi kuzari da safe fiye da yamma.

Wani launi ka ke fi so? Wane launi kake fi so? Ina fi son launi baƙi da fari. Na fi so launin baƙi da fari. Wato launin baƙi da fari yakan faranta mun rai idan na ganin su. Na fi so launi baƙi da fari. A ɗakina in kan so in yi amfani da launi fari. A ɗakina in kan so in yi amfani da launin, launin fari. Launin baƙi da fari sune launin da nake, na fi so.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Me kake yi don kiyaye lafiya? Me kake yi don kiyaye lafiya? Ina ababai da dama don kiyaye lafiya. Ina wanke hanayena a kulla yaumin don kiyayen lafiya. Ina wanka kullum sau biyu har sau uku don kiyayen lafiya. Ina wanke abincina kafin in ci don kiyayen lafiya. Ina kula da abin da ina ci don kiyaye lafiya. Ina kuma kula da iskan da ina shaka don kula, don kula da lafiya. Domin iskan da ina shaka suna nan haɗe da irin ƙwayoyin ciwo domin idan akwai ƙura yakan shiga, anci ka gan ya shiga cikin jiki. Wato ina kula da inda in kan shiga domin shakawa iska don kula lafiya. Haka ababen kenan da ina yi da dama suna nan dai da dama don kula da lafiyan jiki.

Yaya kake ajiye kuɗi? Yaya kake ajiye kuɗi? Yaya kake ajiye kuɗi? Ina ajiye kuɗi a hanyoyi daban-daban. Ina ajiye kuɗi a hanyoyi daban-daban. In kan ajiye kuɗi a banki, in kan ajiye bank kuɗi a banki ko in kan kai kuɗi POS a tura mun a banki ko kuma in ka ijiye kuɗi a gida domin in samu amfani da shi a gida. Waɗannan hanyoyin nan in kan samu ajiye kuɗi a gida.

Kana cin salati? Kana cin salati? I, kwarai da gaske ina cin salati. I, kwarai da gaskiya ina cin salati. Ina cin salati kwarai da gaske. Ko wane mako ina nan da salati a gidana. Ina ci a abinci, bisa ga abincin da na ci ina cin salati. Domin salati tana da, wato tana da, uh, muhimmanci a jiki. Salati tana da muhimmanci kwarai da gaske. Cin salati kan ƙara ƙarfin jiki, wato, ya kan ƙara ginawa, uh, wato, eh, jiki da kyau.

Wane gudu na fanka kake fi so? Wane gudu na fanka kake fi so? E to daga farko dai na fi so AC ba ma fanka ba. Na fi so AC ba fanka ba. Domin fanka yakan hura bata kura ko yakan hura ma mutum fuska sakaji mutum ya kamu da mura. Amma idan ina son sa gudunta, nakan son sa gudunta a kai a daidaita. Nakan daidaita mata gudun fankan domin kada ta kawo min kura a jiki. Nakan daidaita guduwan fanka domin kada ta kawo min kura a jiki.

Ka na cin tafarnuwa? Kana cin tafarnuwa? Kana cin tafarnuwa? E, ina cin tafarnuwa a abinci amma ba ta kanta haka ba. E, ina cin tafarnuwa a abinci dan dafa ko kuma a cikin yaji, amma ba na cin tafarnuwa ita da kanta haka ba. E, ina cin tafarnuwa a abinci ko a cikin yaji, amma bana cin ta da kanta.